Eh, gaskiya ni masanyin hula ne. Nakan sanya hula amma dai gaskiya ba kullum nake sanya hula ba. Na fi sanyawa ne irin ranar Juma'a ko ana wani biki in na sa manyan kaya sosai haka tunda. Inda nake zaune gaskiya ba kullum ake sa manyan kaya ba. Ina haɗawa da ƙananan kaya. To hakan yasa nake ba na sa hula kullum amma duk ran da na yi shigan manyan kaya dole sai na sa hula. Ba na wasa da hula sosai nake sanya hula.

Eh, ina mike jiki da safe sau biyu a sati, ranar Asabar da ranar Lahadi. Na safe in na tashi ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe goma ina motsa jiki sosai. Duk Asabar da Lahadi, ranar da babu aiki ke nan, ina zuwa na motsa jiki sau biyu a sati. Da safe ƙarfe bakwai zuwa goma, awa uku nake yi gun motsa jiki.

Eh gaskiya abinda ke bamu ƙwarin gwiwa ya bambanta da juna. Wasu sabida abinda za a samu ne albashi, ko kuma kuɗi da aike basu yake sa suke yi. Sabida a maganan gaskiya masu son aiki kaɗan ne a duniya. Da yawa an fi so a wuta ne a samu kuɗi to ka ga kuma bazai yiwu a samu kuɗi ba aiki ba. Da yawa ƙarfin gwiwon su yin aiki sabida kuɗin da aike bayarwa ne. Wasu kuma suna son yi ne aka, suna da dalilin da yasa suke so suyi sabida aikin ya zama cikin kamar rayuwan su in basu yi aikin ba ma baza su ji daɗin rayuwa ba. Wasu hakan ya sa suke yin aiki.

Eh to ni ba jagora ba ne, amma gun koyarwa da akwai ɗalibai zan iya cewa, ni ke jagorantar su. Ina iya ƙoƙari na ne naga na jagorance su, daidai iya gwargwado. Na sa su abin dai kamata suyi, na gaya musu me rayuwa yake ciki, inda ya kamata su tafiyar da rayuwan su, da wasu abubuwa daidai shafe rayuwa aka ake jagoranta. Ka nuna wa mutum cewa wannan abin da yake yi ba daidai ba ne, ka gaya masa ga inda ya kamata yi, ka sa shi akan tafarki mai kyau, ka tabbatar da cewa ya san abin da yake to aka ake jagoranci. Aka na ke ƙoƙari nayi jagoranci na.

Eh, ina kammala aiki a lokaci ne. Zaran na fara aiki, zan tabbatar da duk wani abu dai kamata in yi na yi. In na fara aiki ba na tsaya wasa. Nakan sa aikin gaba na ne, in tabbatar da duk wani abu dai kamata akan aikin na yi. Babu wasa cikin aikin, na yi shi a tsanake, na yi shi a hankali sannan na gama shi cikin lokacin da aka bani. Duk wani abun da na san zai dakatar da ni ko zai ɓata mun lokaci, ya sa na ƙi gamawa cikin lokaci, nakan kau da shi wannan lokacin sai in mayar da hankali kan aikin. Na tabbatar na idar babu wani abun da ke tsaye da ni. Haka nake yi, nake samu na kammala aikina cikin lokaci. Babu gaggawa, babu ɓata lokaci.

Eh, bikin ranar aihuwa na kan yi ne in ya dawo yana juyowa ne duk Disamba. Sha shida ga watan Disamba nake ranar aiyu-- murnar zagayowar haihuwa na. Kuma abokai nake tarawa da ƴan uwa da iyali sai a tara su, a ci, a sha, a yi murna da zagayowar ranar aihuwa ta. Haka nake yi duk shekara. Abokai ne za'a gayyata na gun aiki da wanda aka taso tare. Sai ƴan uwa na jini ƙanne da yayyu da ƴaƴansu kuma da kuma iyalina su ma za su yi gayyata da su da ƴan uwansu duk su zo sai mu taru sai muyi murnar zagayowar haihuwar rana rana.

Eh gaskiya ina yin duka biyu. Idan shinkafa zan ci ko wani abincin da za a iya ci da cokali, to da cokali nake ci. In kuma tuwo ne, ka ga tuwo babu inda za a yi, duk da dai akwai wayanda suke ci da cokalin tuwo din. Amma ni gaskiya da hannu na ke cin tuwo, in dai tuwo ne zan ci to na tabbata ma da ta hannuna zan wanke in saka cike in ci. Wani lokacin ma shinkafan ko wani abin in ba cokali ko kuma bana son ɓata lokaci nakan wanke hannuna in saka in ci abinci na sai in wanke ina gama ci na tashi. Amma duka biyu gaskiya ina amfani da shi. Da hannun da cokalin duk wanda ya kama da shi ake yi, haka yake kamata kuma haka nake yi. Bana jiran cewa ai ɓari in jira cokali kuma bana son ɓata annuna sabida wanke wa ko sabida maiƙo ko sabida wani abin. A'a, don ci ne da hannu, in na gama ci da hannu sai in ɗauko omo da sabulu ko sabulu in zuba ruwa in wanke hannuna ya tattas, haka nake yi. Babu zancen ai wannan cokali ne maiƙo zai ɓata mun annu. A'a, bana wannan.

Kullum, kullum, kullum sai na sa turare. Babu ranar da ba na sa turare. In nayi wanka da safe, na kintsa zan fita, na gama sa kaya sai na ɗauko turare sai in fesa ko in shafa. Na mai ne, da akwai na mai da akwai na fesawa da nake da shi. Na mai ɗin nakan shafa sai wancan in na gama shafawa na sa kaya. Kafin na sa kaya nake shafa na mai ɗin. Tun da aka ga shi mai ne nake shafa shi. Shi kuma wancan turaren fesawan idan na gama komai na sa kaya na zan fita sai in ɗauko shi sai in fesa. So dayawa ma in na fita sai ka ji abokai gun aiki ko wani gun sai su ce "A gaskiya turaren ka nan na da ƙanshi." Kullum wasu ma ke cewa "Ai tun kafin na ƙara so sun san ni nake zuwa." Me yasa hakan sai su ce "Ai saboda turare na ne." Ka ga ai turaren kullum nake saka shi. Kusan yawan, yawancin wanda muke yi aiki guda ya san sunan turaren saboda su kan tambaya "Wannan turaren naka ya sunan shi ne?" Sai na gaya musu har sun san turaren. Kowa a wajen aikin mu ya san sunan turare na. Da zarar na shigo haka ina zuwa za su san cewa ai ga wane kaza na zuwa saboda ƙanshin turare na.

Eh gaskiya kiran ba sosai nake karɓawa gun aiki. Wani lokacin za ka ga ba ma a kira ni ba gaba ɗaya gun aiki zan je gun aiki har in gama ba a kira ni ba. Wani lokacin kuma sai ka ga an kira ni so biyar, wani lokacin so uku, wani lokacin har so goma in ya kama. Sabida ka san inda abin yake kamawa yake. Wani lokacin za a kira, wani lokacin ba za a kira ba. Ya danganta.

Eh gaskiya ina kallon taurari. Wani lokacin in babu wutan lantarki ina zauna waje ina shan iska, za ka je da nakan zauna ina kallon taurari. Wani lokacin ni da abokaina sai muna dinga nunawa muna kallo. Yau taurari kaza muke gani, yau ba taurari ko da akwai taurari a sama daddadare. Ina kallo sosai gaskiya. Bada in ba wuta ina zauna waje ina shan iska. A kan duba taurari nawa nake hangowa, guda nawa ne nake gani da ido na.

Eh na fa zuwa shagon da ake sayar da kayan masarufi. Duk shagon da ake sayar da kayan masarufi na fa zuwa. Za ka ga tun da kusan kullum kayan abinci ake ci. Za ka je ka siya abincin yara, za ka je ka siya naku abincin da za ku ci. Wani lokacin abin goge, zaka goge baki, brush goge baki ko na sharewa. Wani lokacin omo za ka siya na wanki ko sabulu. Duk dai irin shagon da akwai irin supermarket aka, inda ana sayar da kayayyaki da yawa. Nan na fi zuwa gaskiya saboda siyan kayan yau da kullum. Za ka siya biredi, za ka siya kayan haɗa shayi, za ka siya kayan turare, za ka siya kayan wanki, abubuwa da dama dai. Gaskiya shagon ire-iren shagon da na fi zuwa kenan shagon da an fi sayar da kayayyakin haɗin abinci da kayan yau amfani yau da kullum. Iren su turare, sabulu da wasu abubuwa.